Bokatin da muke da shi a gida, suna da ɗan yawa. Zan ce iri wansu lokoci kagan sun kai kama bakwai haka. Ko wansu lokoci shida. Akwai lokoci nde suka kai har goma sai yara kawai dai sun peshe guda uku. Shi ya sa abubuwan sun rage. To gaskiya muna da yawa gida shi ya sa bokiti suna yawa suma. Akwai bokiti na roba, akwai wande ba na roba ba. To wansu lokoci muna iya wanka da shi zan ce asali amfanin shi dai wanka muke yi. To kuma muna dauriya da shi kuma. To abin da ya sa dai domin muna da yawa shi ya sa baba mu, da ni da kai na duk lokoci da na duba cewa ai kama bokiti ba so, ba so ya mana, ba so ya ci, ba so ya mana yawa lokoci duk lokoci dai muna so mu yi amfani da su. To ina samu har na gan wani a hanya ko irin masun turawa cikin wheelbarrow ɗina ko kuma masun turawa da truck sai sanki rasu in yi kokari in siya. Bokiti ma yanzu haka bashi da kudi sosai misali na roba dina wansu lokoci kana da dan dubu ɗaya da ɗari biyar. Za ka samu daya wanda yana de dan zurfi da kuma da faɗi kuma da za a iya dauriya de shi. To sai mu siya mu ajiye. Domin haka ɗin za a samu wani dauriya kuma wanda yana so yi wanka ya samu yi wanka. Wanda na so yi wani amfani kuma da shi ko ya diba ruwa ne to ya ajiye. Ai wancan za a iya yin haka ɗin. To wansu bokiti ɗin ma ba wanka muke yi de shi ba. Wayansu lokaci za mu je mu diba ruwa dashi, wanda muna ikin girki da shi ba mu taba wanka da shi ba kuma ko yana da sanyi cewa wancan ɗin muna dauko shi daga ɗakin girki ne sai mu je, mu je rijiya mu cikashi da ruwa mu daga mu kai ɗakin girki duk lokacin da za a yi abinci ko kuma za a wanke abu sai a wanke da shi. To de bokiti ɗin wansu lokaci muke tafiya da shi bakin rijiya mun je mun sino ganye, iri ganye miya aka to kagan an sino da lokacin damina. An yi ruwa kowane lokoci kasa na hawan ganye ko, to ai kafin za a iya dafa. Ai ba ƙaramin wanke za yi ba. To muka iya tafiya de bokiti ɗin da tare da ganye miyan mu je bakin rijiya da shi a wanke a zubar, a wanke a zubar wansu lokaci za a wanke har zuwa so biyar haka kagan kuma an sake wanke kagan ga kasa kuma na ciki har yanzu. To sai mu wanke sosai tare da bokati ɗin, wasu lokaci mu tafi da bokati guda biyu domin kagan ka wanke a daya sai ka juya shi ana biyun ku. To sai mu dinga yin haka har, har haka ɗin sai kagan kafe na kagane sai mu ɗinka ankara mu gama amfani, mun gama wanke ganye miya ɗin, sai mu dawo kuma mu diba ruwa cikin guda diyan bokati ɗin kafe diyan bokati ɗin kuma sai a sa kayan miya sa ganye miya na ciki sai a tafi da shi ɗakin girki domin ya samu a dafa abinci. To bokiti gaskiya muna da shi da yawa domin muna amfani da shi kuola, kulla-yomi. Muna amfani da shi mu yi girki da shi. Muna amfani de shi mu de ba ruwa wanka har muyi wanka de shi. Muna kuma amfani de shi a lokacin dauriya. To akwai lokacin da ma yara za su dauka su je su dauriya shi ya sa wansu lokacin su kan iya fadi da shi. A kasa akwai lokacin da rijiya mu ya bushe a lokacin rani haka sai yara su dauka su tafiya rafi da shi su je su debo ruwa. To garin diba ruwa kagan yara su na, na wansu lokaci ba su lura sosai ba in suna so yi wani abu. To akwai lokacin da suka je diba ruwa da shi a rafi sai an gama diba ruwa lokacin za su aza ruwan sai aka aza, aza wa wani to gamo da ya sa kai ɗin bai samu ya yi zama dadai ba to da zai tafiya gaba diya sai tsantsi ya duke shi. Ba gamo ma ya rike da kyau ba sai ya saki hannu bokiti ɗin. Da bokiti ya fadi kuma ga wani pa kusa da wurin to a rafin ai ba kasa kawai ba dutse ne irin pa haka, wato babban dutse kenan, sai garin fadiwa daga kan shi sai bokiti ya je ya fadi a kan pa, a kan dutse kenan sai ya peshe. To ba so diya baba sun biya wancan su kan iya fa ruwa wansu lokacin za su je ayi ba dole ne sai daiɗen inda ake aza ruwan ne bokiti zai iya fadi ba, wansu lokaci ma kagan sun yi kusa da gida kagan kuma akwai igiyoyi a hanya daban da zara ka fi ka hankara sai igiya ya same shi a kafa sai kagan ya fadi da shi.

To gaskiya yayan ita, yayan itace wanda nafi so sosai ayaba ne kaganai. To ayaba din nan gaskiya abin da ya sa ni ke so magana shi, a cikin ayaba din suna na ge-- suna na keshi daban-daban ko. Zaka iya samu ayaban kusa, irin ƙananan ayaba din nan. Zaka iya samu babban, wato baban ayaba wanda yake kira plantain a turen shi. To suna nan daban-daban. Zaka iya samun shi duk lokacin da yayi ja, ka iya cin shi ko kuma ka dafa kafin nan, wato shi plantain kenan ka dafa shi. Ko zaka iya dafa shi da bawun shi, duk lokacin da ya nuna sai ka bare ka ci, ko kuma zaka iya bare shi sai ka yayan ka shi kaɗan kaɗan sai ka dafa shi. Dafuwa ɗin zaka iya dafa shi dafa gbaite, sai ka samu ganye miya ka sa a ciki ka yayan ka su, eh, zan ce ganye miya kamar irin alehu ko kuma ugu aka, sai ka sa a ciki ka sa a ciki sai ka ji daɗin shi. To ayaba din ina na so magana shi sosai. Wayansu lokaci dai zai iya kasance dacewa, ban iya na samu ayaba ɗin ba. To dai dai lokacin ne muka iya cin dabino ko kuma mun ci aya. To kagan wayancan ma ina so maganan su duk suma yayan itace ne ko. To in yayan itace iri wanda suna da ruwa a cikinsu, wanda za a iya a yi, eh, wani abu ruwan shi, a sha sosai ɗina. To zan ce dai na so wata melon sosai. Kagan cikin shi ja haka, duk lokacin na ci shi ai ina jin daɗin shi sosai domin yana da zaki. To wayansu lokacin ma har ma iya cin cucumber. To cucumber ɗin yana da ruwa a cikin shi sosai. In ka fara cin shi sai kagan komi da komi na bi daidai. Daidai in ce dai in kana cin shi a lokacin hunturu, lokacin da kawai ruwan jiki na bushewa sosai. Kagan yau inka kware lokaci kana jin kishin ruwa. To na samu na ci shi sosai haka irin da rana aka kagan ba kowane lokacin na damu da shan ruwa ba. Kagan ka ci shi haka kamar ma ka riga ka sha ruwa kenan ko. To wancan ma yana da, daya daga ka cikin yayan itace dai ni ke so sosai. To wansu lokacin ma kagan, in ba buba, baka iya son cin kwakwa. To kwakwa dai abin da ni ke son ci ne kowane lokoci. Duk lokacin da na fasa kwakwa, ina iya shan ruwan ciki, kafin na in ci kwakwa ɗin da ƙan shi. To kwakwa ɗin ma bawai sai na ci shi shi ƙa dai ma. Wayansu lokacin in kana so ka ji daɗin kwakwa sosai, ka haɗa shi da burodi. Zan je kasuwa in siyo burodi, ko kuma shago na kusa sai in bi daidai kamin layin burodi in dawo da shi gida, sai in zo in pasa kwakwa na, kagan na ciro shi sai in ɗeba burodi in sa baƙin in ci, sai har shi da kwakwa din kagan in ka ci shi haka sai ka ji daɗin shi sosai. To wayansu lokacin ma da kwakwa ɗin ma za mu iya debu garin kwaki. Mu debu garin kwaki mu sa ruwa, mu sa shi a cikin ruwa haka, sai mu ɗan siffa ruwa, mu cire ruwan, sai mu sake komar da shi kuma, sai mun sake ƙara ruwa a ciki. Sai kagan kwakwa din sai mu kawo mu yayan ka shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da wuka sai mu zuba cikin garin kwaki mu juye shi da kyau, a sa siga. Ta ji suga sosai, wayansu lokaci ma har mu sa da madara a cike, wato madara irin daidai na gari ɗinan da aka sa a cikin gongoni ko wani lokaci a cikin leda sai mu ɗeba mu sa a cikin, ka mu sa da kyau. Toh duk lokacin da kana sha sai kana cin dai kwakwa ɗinan a cikin garin kwaki ɗin to gaskiya yana da daɗi sosai. To, ah, wurare daban-daban, wurare daban-daban muke iya amfani da wancan kwakwa din. Toh ba kawai shi kwakwa ɗin ba ai, yayan itace daban daban ne nike so ina so magana su amma in dole ne wai in zaba ɗaya ciki wanda nafi so to ayaba din nan ne. Akwai wani lokacin da ma har na ci ayaba ɗin na banza har muta-- to, to na dinga cin shi kullum. Kowane lokaci zan je kasuwa dai dai in da ake saida shi sai in saya in ci, sai mutane sun dinga yi min dariya wai, "harma wai na so magana ayaba sosai ko biri ko kuma biri ma ba ya cin shi haka ba. Wai ina yi kama na zama biri ne na ce to gaskiya tashiwan mu a kauye, dai mu na ci kama ayaba ba. Wayansu lokaci ayaba ɗin ne za mu ci mu kwana, sai kagan ba abinci ba. Wani lokaci sai mu je mu.

Eh, duk lokacin da na je kasuwa gaskiya ina ci niki sosai. Me ya sa ina yin haka? Da gaskiya ba na iya yin haka ba. Seran da na bi jattuma na zuwa kasuwa. To, wonne mun je kasuwa ta je siya abu. Irin wani zani ne da ta doko sai tayi ci niki ta tambaya nawa ne, sai aka gaya mata cewa dubu goma sha biyu. Dubu goma sha biyu a zani sa ajiki to gaskiya dai na je da itaɗin da mada gaskiya zan yi ma magana gaskiya. Na je da ita kasuwa daga tana na so ta fara cinikin abu gaskiya ina tepiya in zo na agefe domin ina jin kaman kada a gane ma wai dama mun zo tare bane. To de muka je de na gan ta je tana cinikin abun. Kagan wansu lokaci za a ce mata wani abu dubu uku ta ce wai yaro na imbaka ɗeri biyu mana a dubu uku mama na haba. To gaskiya wansu lokaci abun na ba ni kunya sai in je gefe. Amma in ka bi nan ta ciniki din nan zai ba ka mamaki cewan wancan abun da aka kira dubu uku za ta iya siyar shi har ma ba zai kai dubu ɗeri biyar ba. To a wancan de muka je de an kira mata dubu goma sha biyu sai ta fara cinikin ta tace zata bashi ɗeri takwas. To gaskiya na miƙe gefe kuma dariya sai na je na zo na abu na gefe daya kafin nan zenga za a gama kasuwa, za a gama ciniki wancan abun abun da aka kira dubu goma sha biyu ta samu ta siye shi a dubu biyu da ɗari biyar. To, tun wancan lokacin sena ce to haiwa to masu sai da abu a kasuwa. An sun yi maka ciniki har ka bi na bakin su ai ka shiga uku ke nan. To tun lokacin har na je kasuwa to koma meyene to in ma burkunu ne an ce min naira hamsin gaskiya wansu lokacin ina jin kaman ya kamata inyi cinikin shi. Domin duk yanzu haka na je kasuwa duk abin da ka kira min kudin shi cewa haka ka za sai in ji kaman gaskiya wancan ba a selin gaskiya kudin cinikin wancan abun bane ya kamata dai in daiyi ciniki. To shi ya sa yanzu haka gaskiya inna je kasuwa koma meyene ko na je awo in ce na je in awna masara dai zamu nika gari masara dai shine zamu tuƙa tuwo ko kuma in ma kayan miya ne. Gaskiya kan tafiya kasuwa kagan kasuwan nigeria gaskiya kasuwan bada dariya ne. Ka je kasuwa an ɗura ganyen miya za a ce maka ɗeri biyu guda ɗaya ɗeri biyu. To za ka sen ce wa in an ce maka guda ɗaya ɗeri biyu wato a Najeriya din ka sen wa ka iya siya biyu a ɗeri uku ko kuma uku a ɗeri biyar. In ka yi cinikin ce wa a ɓer maka biyu a ɗeri uku an ƙi. In ka sake ciniki ce wa ɓer maka uku a ɗeri biyar wato za a iya cire maka naira ɗeri a ciki ke nan. Ai yakan iya yiwuwa haka. In sun ƙi kuma ka ƙara gaba ka sen masu sai da abubuwan su yi yawa a kasuwa ko za a iya ki in ka zo dai dai in da wato mai sai da abun irin wuri ɗaya ne kawai ake seya da wancan abun. To wa yensu lokaci koma awuri dayane ake seyarwa ai kagan wasu lokaci ba'a samu an riga se anyi ciniki de safenba to wanda ya zo ya bi zo in siya maka abu na farko ko ka bi ka karɓa kuɗin ba ar kagan kamar ka na asara ko ke mai sai da abu wansu lokacin za a iya a kiro ƙa dai baya ce maka zo ka doka a wancan kuɗin de ka yi magana ko kuma za su fara maganan da wayo ne su ce to ka ƙara naira hamsin kawai don ka doka. Ka ce musu to ai da ni da ina da naira hamsin kan ai da ba zan siya ina ciniki har zuwa ga in tepiya we ina tepiya zan je in nemi wani wuri ba. Za ce to ka kawo domin ke nefa ai da ba kai ba da ba'a yi ma irin wancan abun ba. To kaga wancan ma maganan shir mene ko da ke ne ko da ba kai ban da an bayar. To haka cinikin Najeriya ke nan gaskiya in ka je kasuwa duk an ke maka abu haka yake ka yi ciniki da kyau. Har in ka yi ciniki da kyau za a iya a ɓer maka a de den kuɗi aka lilla kuɗi. Kar ka bi nan su kuɗin da suka kira ma ce wa shine cinikin shi ko kuma haka za a sayar. A fara shine aka kira maka duk fara shine de an kira maka ka yi ko ƙaride ka yi ciniki. In dai ba za ka iya ciniki ba sai ka je in dai wansu babban supermarket in dai duk komai dai ke wurin. An riga an rubuta kuɗin shi a ajie mashi a ciki. To ba wanda ma za ka yi ciniki da shi ba. Balle ka yi ciniki. A wancan din kawai dai ka doka ka je ka biya kuɗin ka. In ka na so ka duka madara ne na cikin gongomi to ka doka kawai za ka ga an rubuta cinikin shi dubu ɗaya da ɗari biyu ko kuma dubu biyar ko nawa ne kawai ba wanda za ka zo ka yi ciniki shi. In kagan yayi mar ka doka, in bai yi mar ba, baka da kuɗin shi ka aje ka dube wani.

Eh muna da WiFi a gida, muna mukan amfani da shi ko wane lokaci. WiFi ɗin nan gaskiya yana da taimako sosai domin zaka iya sa data sai duka har zakuke uku ko hudu a gida kai da me dakin ka da yara da suka girma da kuma in akwai yan uwanka dasuna zama da kai zakuyi kuna amfani da shi. Kuma duk lokacin da zaka sa data har ka sa data jiya ya kusan dubu goma haka, ai data sana yawa sosai zakuyi amfani da shi. Kuma gashi kuna amfani da shi din yana nan da sauri sosai duk inda kana so ka shiga zakasa muka shiga da sauki. Kuma wayan ka daman baya rike baya rike network sosai ba. WiFi din nan zai sa shi zai samu yana rike network yana samu network kana shiga gizo kana shiga intanet har zaka iya so kaɗa wayan su abubuwa makama iri wa haka haka har da bidiyo ka kalla da kyau a intanet kenan. To gaskiya muna amfani da wifi a gida, to wifi din akwai lokacin da muka saya wanda zaka yi amfani dashi network nashi guda daya wato airtel kenan to a Airtel ɗin akwai lokacin da munzo mun samu matsala network to sun samu matsala a gefen su sai bama samun network sosai ba ko. Sai ya samu munje mun siya na MTN to na MTN din ma mun siya mu ajiya amma na su a tsari na data yana da tsada sosai. Kaman na Airtel din ne yafi kuma duk lokacin da akwai network amman na Airtel dinne ma yafi kirfi domin muna amfani da 5G ne. Koda yake mtn ma sunce nasu 5G ne amma a gani na gaskiya kamar 5G na airtel yafi karfi to duk lokacin da har mun samu cewa akwai network na Airtel din munfi son amfani da na Airtel din. To wa en su lokaci yan yi an siya data an sa a ciki zakage muna amfani da shi amma duk lokacin da data ta kare har babba mu yayi rashin kuɗi muka iya haɗa kuɗi sai mu siya data mu sa a ciki. Haɗa kuɗi a siya data sa a ciki nan gaskiya yafi auki. Kagan dukanmu zamu iya amfani da shi har wata ya kare. To aman kace ka siya data ne ka sa wayan ka wa yen su lokaci kafin wata ya kare har ka kashe kusan dubu goma ke kaɗai, ba'a wani abun kirki ka yi amfani da shi da data din ba. To amma kage kun haɗa kuɗi ne kagan wain su lokaci zakuyi haɗa dubu uku haka ko kuma wain su lokaci har zuwa dubu biyar biyar har kun haɗa zakayi komi da komi da kana so kayi da WiFi har ba zaka ji wai data ya kare ba har wata ya kare. Aman kana yin da kai ne ka kishe kusan dubu goma ba abin da kana so kayi ba ma zakayi duka kagan duk da haka din data zai kare maka kafina wata ya kare. To kagan yanxu haka wain su aiki sunko ma a gizo ko to ana kiransu a turanci wai remote work to zakayi a zauna a gida kana aiki da shi. To a haka din ya kamata ka kasance da shi network mai kirfi to shi ya sa muna da shi WiFi din. To WiFi ne wain su lokaci zamu haɗa shi da wayan mu da wain suma zamu haɗa shi da lean zamu yi kwamfuta mu wato laptop kenan mu haɗa da shi kagan duk aikin da kana so kayi ko aikin gizo ne ko duk aikin da an baka in ka shiga intanet zaka iya yin shi kana gida ba tare da ka je wani wuri ba. To akwai waen su tarone ma za a ce mu yi a gizo din to zamuyi taron wato irin bidiyo ana kiran shi eh video call ko. To wain su lokaci zamuyi amfani da su apps masu eh yin wain wasu masu yaɗda a yi wato video call din kama irin zan ce Zoom haka ko kuma Google Meet ko kuma wain suma zamuyi amfani da WhatsApp namu domin shi ma yana iya baɗi zarafi a yi video call da shi. To zamu iya video call din da shi to muna abubuwa taron mu da shi ba tare da dole sai kaje wurin aikin ku ba. To gaskiya WiFi yana da amfani sosai yana da matuƙar amfani domin da shi zaka iya ka connecting har ka yi haka din kaga abubuwa na tafiya maka daidai. To shi ma yana da illa domin wain su lokaci wanda muke amfani da shi yana neman a kamata akwai wuta ko to ba wuta lantarki ba wato akwai damuwa ke nan. To shi ya sa har ya sa munje mun siya shi wutan da ke amfani da rana wato solar kenan ko. To solar din namu ka ajiye shi duk lokacin da akwai rana sai batirin shi zata yi charge sosai da dare lokacin da ba rana ba domin rana ta faɗi sai ferin wata kawai kuma shi yana amfani da rana ne. To kagan batir tana chaji dashi zamuyi amfani har zuwa gari ya waye.

Yanzu kuna kendir kam gaskiya da sauki. Da ni dai zan ce muna amfani da kendir sosai. Kagin wa'insu lokaci irin yace fitilanka ba, ba, ba kerozin a ciki sai zamu iya tafiya muje mu saya kendir. Wa'insu lokaci zamu sayi shi a ledanshi kagan zai kai shi da haka. Wa'insu lokaci akwai wani ledan da za ka saya guda goma sha biyu a ciki, wato a packet nan shi kenan. To ka kawo gida, daidai lokacin sai muna da ashana ko kuma leta da zamu iya a kyafta shi da shi mu kunna mu ajiye a cikin ɗaki. To kagin yana ba da haske sosai. To gaskiya abin da ya sa bana cika son ke-- bana so-- bana, bana cika so kuna kendir ɗin yanzu haka, yanzu ai tocchi wanda aka yi amfani da shi dai za a iya sa wuta, yi charging shi da kyau yanzu muna da shi. Ai duk lokaci da akwai wutar lantarki, za ka iya sashi ya wuta ya yi charging sosai. Faya charging za ka iya amfani da shi duk lokacin da kana so. To abin da ya sa yanzu ma bamacika amfani da kendir ɗin ma shine kendir kam ya kamata kana amfani da shi ba inda ana iska sosai ba. Har in iska na hura wurin sosai dole kendir ya dinga mutuwa ko. To kendir ba shi da abin da zai rufe shi ba. Duk lokacin da iska na nan ba kazaka iya amfani da shi ba. To kagan yana da illa domin ince irin dare ya yi haka kana son ka je wani wurin ne ka je ka ɗauko abu ba cikin ɗaki kake ba. To ba za ka iya amfani da kendir cewa ka kunna shi kana tafiya inda za ka je ɗin ba. To kagin ai wancan ba, ba shi da amfani sosai. To shi ya sa yanzu haka inda ma zakayi amfani da kendir ɗin ne kagan kamar kana ɓatar da shi ne. Ai gwamma ma ka ka yi cikon kuɗin kawai ka siyo tocchi dai za ka iya kana charging shi. Duk lokacin da akwai wuta za ka iya charging shi ko ma ba wuta ba ma za ka iya kunna ma sun buɗe wuta suna charging kenan sai ka biya su kuɗi iri naira hamsin haka kafin ka yi amfani da shi da dare har zuwa gobe. To yanzu kendir din ma ƙwaya ɗaya kawai ana saida shi naira hamsin. To tun da ba za ka iya tafiya da shi a wani wuri ba sai cikin ɗaki kawai. Kuma yanzu ba wuya kawai kaga ya cinye sai gama narke wa, ya gama narke wa ya ƙare kenan. To in ka yi charging wayanka ko kuma ka yi charging tocchi ɗinka a naira hamsin ɗin za ka iya amfani da shi har yau wasu lokaci ka yi amfani da shi har yake irin kwana uku ko hudu ko kuma kusan sati ɗaya ko kuma fiye da sati ɗaya. To kagan ai ka ci ka mori naira hamsin ka sosai ko kuma ka mori kuɗin da ka saye shi da shi ka ajiye. Kuma nan shi kafin lokacin da kai ka kunna kawai kana tafiya. Ba wai dole sai ka yi amfani da ashana ko kuma ka yi amfani da leta kafin nan ka iya ka kunna shi ba. Shi ya sa yafi shi amfani. To yanzu ma kagin a waya ai ba waya ne yanzu ba sa wuta a ciki ba. To tun da asali abin da ya sake kunna shi kendir wai domin a samu a gan haske ne. To gashi kana da wuta wayanka dai zai iya baka haske. To ai ba amfani kuma irin ba amfani kuma ka ɗauki kuɗi ka je kana saya kendir domin ka zo ka kyafta. To kendir kuma ba abin da za ka ci inka saya. Cewa wuta dai inka kunna wuta dai ke bayarwa wai za ka iya dafa abinci dai shi ba. Koda yake lokacin da muna makaranta, wato lokacin da muna makaranta ana kulle mu a cikin ɗakin makaranta. Muna kwana wurin muna komi da komi. Akwai wansu lokacin da in gari ya waye harka dafa abinci a ce waikerozin ya ƙare a cikin shi. Risho naka dai dama ka dafa abinci da shi ko kuma ba ka da ita ace ne ya kamata ka haɗa wuta dai shi ba. To mukan iya, mukan iya sa wuta a kendrin ce irin biyu ko uku haka mu haɗa wuri da ya sai mu dauka tukunya mu abincin da ya kamata za a duma mani sai ka saka kai. Irin yaɗan jiwo zafi haka yaɗan samu ɗumi, ɗan daɗe dai ya shiga ciki ka ci ba. To shi ya sa muna ɗansa yaɗan samu dumi kaɗan. To ba haka ba kan wutan kendir ai ba abin da za a iya dafa abinci dai shi ba. To ai wancan kagin ba shi da amfani sosai ba. Shi ya sa yanzu haka bamaci ka damu da wutan kendir kawai dai mu saya tocchi ko kuma irin tocchi dai za a iya saya batir a sa ciki. To kuma in ka saya batir ɗnka gidan wansu lokaci za ka yi amfani da batir ɗari biyu zai fi sati uku kana amfani da shi. Kowa ba kowane da lokaci kana fita ba ai. To ai ba kowane da lokaci kuma kana amfani da shi ba. In kaji abu ya yi motsi sai kaɗan haske ka tocchi a wurin ka san meyake faruwa. To in kana amfani da kendir ne abu ya yi motsi dai nisa ai wansu lokaci ma ba za ka gani ba domin haske kendir dai man ya shiga idonka. Kuma yana nan kusa da ke baya kusa da wancan wurin ba, ba zai nuna wancan wurin ba. To.

To abincin gargajiya inde nafi so gaskiya zance de tuwo ne da miyan kuka. In ba miyan kuka kawai de abani miyan kubewa. To shi nafi so duk ko wani lokaci in a hada miyan taaji na maso se kokuma taaji kifi to kagen kyunta gena ko na chi abin chi. Waensu lokaci kuma ze iya kasan je cewa abincin gargajiya de ni ke so in wato ban samu tuwo da miyan kubewa ko kuka ba. Waensu lokoci zan iya so kawe de abani tuun chin kafa da irin a hada shi da miyan, miyan kubewa kuma. To a haka dimma ina son ko waensu lokaci inba haka dimma ma zan iya ci masa kawe se in sha koko da shi. Kokuma inba koko ba kawai abani kunu zaki be zan hada dimasa ina ci. Wansu lokoci ma ba haka ba ma kawai denje isiya dan, dan, dan suya kawai de haka suya kokuma in hada shi da wato kunu zakin in ci. Ko wasu lokoci ma ze iya kasan cewa abinchin dani ke so de ma baya na wuri mba. To wancan lokoci ne se zamu iya samu a dafa shinkafa de wake kuma dafan duka ne kawai se a ci. To wancan de so ne zance abin chi de nafi so, abin chin gargajiya wan de muka iya dafa de kai mu. To in ba haka bade wansu lokoci kagen in ba a samu anyi tuwomba. To in ba a samu anyi tuwon masara ba kagen wansu lokoci se mu je munemo tuwon dawa ko kokuma garin dawa mu siya. Kama na gen de garin dawa din inma yafi sauki yanzu haka.i souk yin zuwa ka irin ka je kasuwa se ya garin kagen garin masara domin kowa de kowa ya saba ci tuwon garin masara ne kagen na shi de tsada sosai. To wansu lokoci kuma se mu siya garin dawa se mu hada shi de garin rogo se a tuka tuwon shi. Ai wancan ma tuka tuwon shi gaskiya ina jin da din shi sosai kuma na ji wai she kan shi ya, shi ake ba ma manyoyun mutane kamar in ce wanda de sun dega sun she karansu ya yi yawa. Be kama ta sun cin abin chin de yana de starch a ciki so se ba to abin chi dawa din da ake ba su. To wansu lokoci ma za a ce to a kawo ayaba irin plantain din na a yanka a sa rana in ya bushe se ayi musu abin chi de shi. To wancan ma muka iya cin shi wansu lokoci se muna cin shi muna tafiya a hada to wa'insu abin chi de wansu lokoci a za kasan cewa bata ci wani ne.

Wanƴasu lokochi wayana na cika ajiya kuma duk lokocin da ya faru haka wallahi ina jin haushi sosai. Domin wanƴansu lokoci wa ta kila kana so ka karɓa waka ne a wurin ɗan uwanka ko kuma akwai wani dan app ne kana so ka tura zuwa wayanka ka gan wayanka ya riga ya cika ajiya, ba space ba inda zaka iya sa wancan kuma. To zai saka zaka shiga ka share waƴansu abubuwa dama, waƴansu lokoci har ka share da wanda ma kana, za kana, za kana, kana da buƙatan shi, a kana de buƙatan shi ba da daɗewa ba. To wancan din ne gaskiya yakan sa har waƴansu lokoci mutum ya canja waya. Akwai wani wayan da na yi amfani da shi kwanakin baya. To shi kan kowane lokoci ko ka share abubuwa guda nawa ne kana so ka tura wani abu kuma zai nuna maka cewa ajiyan shi ya cika. Ka rasa abun yi kowane lokoci kenan kai, sai nace ai anya ina ga wayan nan dai ya riga ya gaji ne ba wai de ajiyan shi ne ya cika ba domin na san da cewa wa inda na cire daga ciki ai ya kamata a ce an sa mu dama inde za su ake tura wanda ina son turo. Kaman ba da misali in ce ka cire wani abu irin ce gig nashi guda deri wanda kana suka tura kuma gig nashi guda hamsin. To ai tunda ribin wande ka riga ka cire na ya kamata a ce wancan ya shigo. To kana gerin ka tura kuma sai kage an ace maka ajiya ya cika. To gaskiya abun baɗi haushi ne sosai. Shi ne tsanad ɗiyan sai de waya can har na sai de shi a, a kwala shi sai nace na sa wani sabin waya nace na sa wani sabon waya kuma wancan din kuma na ge kaman ajiya shi yayi yawa ya bi wancan har sau uku. To yanzu haka a wande ni ke amfani da shi wayan baya ajiya shi baya cika, baya cika nuna baya diga nuna cewa ya cika ba amma de na ge kaman a de na duba din ajiya de na duba jiya nace oto na duba ajiya shi jiya na ge ndace wa wallahi ya riga ya nisa cikawa ya riga ya kusa cikawa. To shi ya sa yanzu nima na ku kari irin de ya zanyi ne ya ku ka ya kamata yi ku kari dan haje wani kuɗi a kasa domin ya yi kusan aka gaskiya goma sai a sabo. Domin wana waya din yanzu haka ya riga yake shekaru biyu ya kusan shekara uku ke na. Toh kagan waya in kayi amfani dashi har ya kai haka, kagan ya fara nuna maka cewa ya fara gajiya kenan ko yakamata a siyar ayi cikon kuɗin, asake a siya sabon waya kuma, domin a haka ɗinne zai sa ka na mori wayan ka na jin daɗin shi ba ko wani lokaci kanaso kayi amfani da waya sai kana dinga haushi da waya, to ai ba ba laifin waya sosai ba domin waya ma shima yana da lokocin da shima zai ce ya gaji ko mutum kan na iya ya gijiya kana aiki kana ya gijiya mu mutum kan zai iya mutum ai waya ma de kai shi ma zai iya mutuwa ka gane ko, ya kai lokacin da duk har ya riga ya gaji, dole ne kawai a yi kokari a canja shi. To shi ya sa, ina ɗan tara kuɗi kaɗan kaɗan, da yardan Allah ya kamata in canja shi domin shima ajiyar shi ya yi kusan cikawa. Akwai wani na aboki nane da ya nuna min shima na shi din ma, me ajiya ne sosai to ajiya na shi, ɗan fi nawa so biyu, to yana tunanin sayar da shi kuma ya yi amfani da shi shekara ɗaya ne kawai. To ina, ni yanzu ina irin tunani, inna sayar da wannan, sai in san kuɗin da zanyi ciko se in je siya na shi waya can ko kuma ba haka ba ma, gwamma ko in je inyi cikon shi gabaɗa in je siyo sabo ne gal aleda daga kasuwa, ko kuma irin na shi din can ko kuma wanda ya ɗan fi na shi can. Shi zai fi min in kara inje in siya wani abu domin kuwa da in zan siya wani abu zai zama mini kashi a wuya, kana amfani da shi kuma ba san ko ya riga ya ɗansa wani matsala kuwa ya kusa samu matsala kuwa kana amfani da shi kuma ya samu matsala ai wa to kuɗin ka ya biyu wa ko kuɗin ka ya riga ya zama kuɗin banza ke na. To shi ya sa na fi son siya sabo daga kasuwa domin in ka siya waya sabo daga kasuwa kagan in ya samu matsala akwai dan daidai lokacin de za baka cilewa in ya samu matsala a cikin wancan lokoin, ka iya mayar da shi kayi ciko a baka sabo. To bari in bada lissafi, bari in bada misali akwai wayansu wayan da za a ce wai inka yi amfani da shi a shekara ɗaya har ya samu matsala kuma matsala ma wai ka faɗar da shi na ka sa ce ya ci screen ba ko kuma wani abu ya same shi ce wanda ya zama laifin ka ba kawai wuya ya bar yin aiki ne kawai a na shi ka iya a kawo wayar ɗin a sake maka wani sabo sai kaɗan biya ɗan kuɗi kaɗan ka kara kai domin a baka sabo. To shi ya sa ni na fi son kawai in siya sabon waya ne domin in ya samu matsala zan iya tafiya da shi na takardan da aka rubuta cewa eh nina siya da kuma kwanan da aka ce wai ran da na siya ɗin kenan ke ciki, har ka zo ka ba su wa to receipt ke na za iya canja maka waya ɗin to domin wancan ne ya sa, ina son siya sabo. In ka siya a hannu abokin ka ne ko kuma ka siya.

Asali dai ruwan de muka fi amfani de shi ruwan rijiya ne domin a gidan mu a kwai rijiya de aka tone. To akwaiwata lokacin da aka tone mana brehole in da zamu dinga buga ruwa muna kai ciki daki to brehole din ba wiya ka gan ya bace. Wansu lokaci za kagen za'a ce karfe wande yake kai ruwa nan haka kaza ya bace, ko kuma za'a ce wani roba ne ya kamata a haɗa daura wai ya kunce, shi ya sa in ana buga borehole din ruwan shi da yake fita baya fita de kyau ba. Ko wansu lokaci ka ji kuma za ce ai karfe de akasa ruwa ke wuce ciki waiya riga yayi tsatsa. Ka gan in an buga ruwa kuma ruwa ya ciga bokiti ka gan shi tsatsa kawai. To sai a rasa bun yi shi ya sa mun fi amfani de namu rijiya. Rijiyan mu din kam ai kwana lokaci, ko de rani, baya cika bushewa sosai ba. Imma ya bushe za mu kira motane, kwashe. In an kwashe sai a sake a ya, a yi yasan ruwan, ya yi yashe ruwan, sai ka gan wanda zai fito kuma zai yi haske. Ko da yake wanda zai fara fito din ka gan ya dan ɗagula sai za yi kokari a yashe shi, ko kuma ana debawa, ana wansu amfani de shi. Mma za yi dauriya ba za yi dauriya in kayan fari ba. To sai lokacin da za jira in ya sake ya, in ruwan ya kawo ruwa mai fari kaman irin wanda ya dagula din an cire shi duka, sai ruwan ya kwanta mai kyau shine wanda za iya a yi wankin farin kaya da shi ko. To daidan lokacin can, ruwan da zamu sha daga rijiyan, za'a duma shi a ruwa, za'a duma shi a wuta tukuna irin ya tausa, in ya tausa sai a ɓari yi sanyi, in ya sanyi din, sai a zo a kawo abun na tankaɗe shi de kyau haka a cicire de din de yake ciki kafin a fara sha. Amma in ya jira duk lokacin de ta miike, duk lokacin de ya kawo mana ruwa mai kyau bai gulaba mukan iya shan shi haka kawai ba dole sai an sa shi a wuta an dafa shi a wuta sosai ba. To wayansu kam ma ba suwa damu da dafa shi a wuta ba, suna shan shi haka wayansu lokaci ka'a gan suna shan shi in an ɗibo maka sai kagan kaman an ɗibo maka kunun zaki naiko. To sai lokacin de ka sabaki ka kurɓa sai kagan ɓata de zaki, kawai ba wani zaki da yake da shi. Shine lokacin za ka san cewa ruwan banza ne aka ba ka. To ahaka din za'a iya sha. To wayansu lokaci kuma sai zamu iya deba ruwa daga rijiyan sai muna amfani de shi. To ka gan rijiya cikin gida ma yana da amfani kuma, akwai illa ko? Ahaka za to ga amfani shi shine za ka samu ruwa kusa-kusa kuma ruwa ba mai tsatsa ba ka'a deba ka yafi amfani de shi. Illan shi shine ka gan rijiya kuma mba yi laakari ba yara suwa iya fadi a ciki. To akwai wani kwanakin baya iyar yaya na, iyar shi na fari ana wasa da ita sai tana koma de baya. Ana ko kari a rike ta sai tana koma da baya tana dariya, kafin a hankara sai ta je ta fadi a rijiya. Rijiyan mu din dama lokacin dai ba a gina mishi abin da yana da sama ba an kawo tayan mota ne kawai aka sa a wurin, sai an kawo wani murfin, murfin eh drum sai aka buga wurin aka rufe shi de shi. To a wancan lokacin kuma an gama deba ruwa ne ba a rufe ba tukuna, sai ana magana tana dariya tana koma de baya din. Ana kokari dai kada ta koma da baya ba, to karaman yariya ne lokacin ina gan shekarar ta biyar ne ko shiɗa haka, sai ta je ta fadi a rijiya. Fadiwan ta haka sai baban ta ya bi ta ma ciki kuma rijiyan na da zurfi, ya je kam ya same ta de rai an cire ta cikin rijiya din, amma shi kam da kan shi ya ji rauni, domin bai sauka a hankali ba ya sauka da wuri ne domin kada yariya ta sha ruwa kuma ta mutu. To gaskiya rijiya na da matuƙar amfani a gida amma dai in za a gina za a yi mishi, in za a tone rijiya a samu siminti a yi mishi wuni baba gini a gaba domin kada yara kuma su fadi a ciki. Kasan yara ba su a hankali sosai da abu ba? In baban mutum ne ka san shi kam kafin ya koma wurin zai tuna cewa kafin ya koma de baya zai tuna cewa bayan shi fa akwai rijiya a wurin, amma yara ba su da irin wancan tunani ba kafin ka hankara kawai sai sun yi cikin rijiya. To rijiya ma wayansu lokaci ba ko yara ke faɗiya ciki ba. Wayansu lokaci za kagan irin a ce kaza haka, har da ɗan kare ma ya taba fadi mana a cikin rijiya. To ka gan wayansu lokaci in sun fadi haka din inba a gano musu da wuri ba za su iya ruba a ciki. To wani lokaci kuma sai a cire gawan shi ka gan, insha shan ruwan daga wurin kuma zai zama maka da wuya ko? Tun da ka san cewa ga daɓa haka ya fadi a ciki, kai shan ruwan cikin wurin zai dauke lokaci kafin a shiga shan ruwa sai kagan muna tafiya wurin su makwabcin mu muna deba ruwa daga rijiyan su, a namu kuma gaskiya zai dauke lokaci kafin nan za ce za fara sha.